Yaya kake ƙarɓar baƙo? Baƙo dai shine mutumin da ya taho daga wani guri mai nisa ya zo wurinka, ya zo gidanka, ko ya zo garinka ko ya zo ƙasarka. Kenan baƙoya kasu kashi uku. Akwai baƙon da yake daga garinshi zuwa garinka, ma'ana babu nisa tsakanin ku. Sannan kuma akwai baƙo wanda yake ya zo daga jihanshi zuwa jiharka. Akwai baƙon wan da yake ya zo daga ƙasarsa zuwa ƙasarka. Dukansu wa'annan duk sunansu baƙi. Aa, baƙo ko dai ɗaya daga cikin wannan ko wancan ko wannan ko wancan, dukansu dukan abin girmamawa ne kuma abun martabawa ne. Baƙo shine mutumin da ya baro iyalinsa, ya baro ahalinsa ya taho wurinka domin gaida kai, domin ganinka, kai karan kanka, domin ganinka kai kaɗai ɗinka, domin jin yaya kake, domin jin lafiyarka kuma domin ganinka. Kenan duk wanda wani ya tasu daga wani gari ko daga wata kasa ko daga wani jaha yazo ganin ka kai karan kan ka domin jin ya kake ya lafiyan ka hakika kaidin ɗaya zo gurin ka a gurin shi mutum ne babban mutum. Hakan yana nuna kai mutum ne mai muhimmanci a wurinshi. Hakan yana nuna irin muhimmancinka a wurinshi. Kenan tabbas baƙo ya cancanci a karramashi. Kenan tabbas baƙo ya cancanci a martabashi. Kenan tabbas baƙo mutum ne ba kamar kowawan mutane ba. Mutum ne wanda yake sonka, mutum ne wanda yake ƙaunarka. Mutum ne wanda yake yinka. Mutum ne wanda yake son jin yaya lafiyarka. Kenan baƙo ya cancanci girmamawa kuma ya cancanci karɓuwa kuma ya cancanci ainihin wato a martabashi. Eh gaskiya ina karɓar baƙo yadda, yadda nike karɓar baƙo. Ina karɓar baƙo hannu biyu biyu. Ma'ana inason baƙo kuma ina karban baƙo da ta gomashi. Ina ji da shi in ya zo mani gaskiya. Domin ina ƙoƙarin mai da mishi irin yadda ya nuna min so da ƙauna, nima in nuna mar ina sonsa. Yanda ya nuna min yana ji da ni, nima in nuna masa ina ji da shi. Ko da cewa ni ban je gidanshi ba, ko da cewa ni ban je jiharsa ba, ko da cewa ni ban je garinsa ba, ko da cewa ni ban je ƙasarsa ba. Amma zan nuna mashi so, zan nuna mashi ƙauna. Taya? Ta hanyar yadda zan yi jiki jiki da shi, ta yadda zan yi dar dar dar da shi, ta yadda zan riƙe shi hannu biyu biyu, ta yadda zan karɓe shi hannu biyu. Ga sakin fuska, ga wasa da dariya, ga bashi abincin da ya dace, ga siyo masa, ga bashi abin sha wanda ya dace mai tsada. Ga sakan masa fuska, ga ji da shi, ga yi masa alfarma. Ga yi masa arziki. Kaga wannan suma duka alamomin soyayya ne wanda mutum yake nuna wa baƙo. Haƙiƙa baƙo babban mutum ne, mutum ne wanda yake ji da shi sosai. Kuma duk wanda ya ziyarceni ina ji da shi. Kuma duk wanda ya ziyarce ni baƙo na ne, ah ina ji da shi gaskiya. Baƙo babban mutum ne. Sabida haka ina ji da baƙo kuma ina karɓan baƙo hannu biyu biyu ƙwarai maƙowa. Sabida girman shi da kuma yanda ya nuna mani soyayya nima ina nuna masa soyayya kamar haka. Kuma kamar ƙasar Hausa ah mukan ce saboda girmama baƙo. A ƙasar hausa sukanyi wata karin magana. Sukan ce "Wai baƙonka annabinka". Me wannan karin magana yake nufi? Wannan karin magana, karin magana ce wacce ta ƙunshi girmamawa da karramawa da mutumtawa da faddalawa ga baƙo. A inda an san baƙo annabinka, ma'ana ana nufin baƙonka annabinka. Abin da Hausawa suke yi da wannan karin magana shine baƙonka annabinka. Annabinka baya bata maka rai. Annabinka shine wanda yake so maka rahama. Annabinka shine wanda yake ji da kai. Annabinka shine wanda yake hanga maka alkhairi, yake laluba maka rahama ko da yaushe. Wannan shine annabinka. Shi ya sa Hausawa suke karin magana suke cewa "Baƙonka annabinka." Kuma sannan suna yin wata ce, cewa "Wai duk wanda ya yi faɗa da baƙo, ya ji kunya." Wannan ma karin magana tana nuna so da ƙauna da ainihin wato.